A kullum nakan kwanta misalin ƙarfe goma zuwa goma sha ɗaya. Tsanani ban kwanta ba, nakan kwanta ƙarfe goma sha ɗaya da rabi. Yauwa domin ina ƙoƙarin na samu yin barci mai tsawo wanda zan samu kaina cikin wato walwalewa daga wahalhalun ayyukan yau da kullum. Domin kuma in samu in shirya in fita tun da safe zuwa wurin aikina. A ko da yaushe idan ina wannan yakan bani ƙwarin gwiwa domin na samu hutawa sosai kuma wanda zan sake falkawa da safe in yi shirye-shiryen zuwa aiki. Domin menene mahimmancin mutum yazo ya kwanta wato a makare? Wato may be ace ka kwanta ƙarfe goma, ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu. Ka ga za ka kwanta a makare kuma tashin zai yi wuya tun da safe. Shi ya sa nake kwantawa ƙarfe goma, tsanani ƙarfe goma sha ɗaya zuwa sha ɗaya da rabi. Lalle a wannan lokaci na riga na ma yi barci.

Wato ina yin aib amfani da tsintsiyar kwakwa, wato wadda malam Bahaushe ke cewa tsintsiya mai ƙarfi. Domin muna da tsintsiya kala biyu kamar tsintsiyar laushi da kuma tsintsiyar kwakwa. To tsintsiyar kwakwa ita ce mai ƙarfi wadda kuma tana da inganci da daɗewa ana amfani da ita. To lalle na fi yin amfani da tsintsiyar kwakwa domin tana karkare dukkan wani abu ma da ya laƙe a siminti lokacin da kake shara. Yauwa ta fi inganci a wannan zamanin nan mu. To na fi zaɓin in yi aiki da tsintsiyar kwakwa fiye da tsintsiyar laushi. Yauwa wannan ana ce mata tsintsiyar laushi ne saboda mata sun fi son su yi amfani da ita a cikin gida. Amma ni tsintsiyar da na fi amfani da ita, ita ce tsintsiyar kwakwa mai ƙarfi ɗin. Kwarai da gaske kuma ita tana iya karkaɓo abubuwan da suke laƙe a kowane irin jikin bango da sauran su.

Nakan tsarkake ko kuma tsaftace gidana, wato tun da safe bayan na gama a ibada, haske ya fita, irin ƙarfe takwas ko kuma bakwai da rabi haka kafin na shirya fita, zan share gidana kuma in tsaftace in kwashe sharaɗin in kai ta wurin da nake ƙone ta. Sannan kuma idan na dawo, a zuwa yamma, nakan ƙara ɗiba. Menene ya kamata a kwashe, a kawar da shi daga wurin da ake ma'amala a cikin gida. Kuma ka ga ina wannan tsaftace gidan kuma karo na biyu a cikin rana guda. A ko da yaushe ba zan bar gidana ya datti ba domin kasancewa ta mutum mai son tsabta a ko da yaushe. Saboda haka ina ainihin, a share da safe da kuma yamma a kowace rana ta Allah. Domin kuwa idan na share wayen abubuwan suna ƙara nisantadda ni daga wasu ƙwari masu son ƙazanta domin in samu kiwon lafiya mai inganci.

A ƙware da gaske a lokacin na ke yankan albasa muddin idanuna suna buɗe. Wannan a garen ko kuma a hayaƙin albasa din yakan shiga idanuna har kuma idanuna su yi ƙwalla. Lalle na kan yi kuka ko da yaushe inda ina yankan albasa. Yauwa domin ita tana da wasu sinadarai ne waɗanda su ke tashi har zuwa idanun ɗan adam. Wanda kai ba ka ganin mazuwansu amma dai za ka ga idanunka suna kuka ma'ana suna ƙwalla. Hawayi na sauka daga cikin idanunka. Ƙware da gaske idan ka ga mutumku yana yankan albasa baya wa wannan to lalle kamƙila baya da lafiyar idanu. Kuma ni ina ganin ma kamar wa'ina hawayen da take sa ka tana ƙara maka wanke cututtukan daga idanunka su ƙi nashi. Lalle idan ina yankan albasa ina yin kuka. Wannan kuma dole ne ga dukkan ɗan adam mai lafiya a lokacin da yake yankan albasa wannan yakan faru.

Nakan jira ko kuma na bi layi a lokacin da nake neman wani abu. Musamman kaje banki ne za ka cire kuɗi a ATM. Za ka tarar da mutane sun bi layi musamman lokacin da aka biya albashi. Za ka tsaya ka jira ɗaya bayan ɗaya har a cim ma naka wato lokaci na cire wannan kuɗi. Nakan tsaya in bi layi wanda yana iya ɗaukata kusan awa ɗaya ko kuma rabin awa. Ya danganta daga mutanen da na isko suna jiran layin cirar kuɗi a ATM wato na banki. To wannan lallaikan ko wane ne kai idan ka zo za ka bi ƙa'ida na billayi domin ka samu, a, biyan buƙatarka a wurin cire kuɗi ko kuma ba ma a ATM ba. Akwai wurare da dama da za ka je musamman, a, na neman samun wani wata biyan buƙata wadda mutane kuma ba kaɗai ɗayaba dole za ka isko billayi kaima kana bin wannan ƙa'ida domin ka cimma burinka akan tsari na shari'a.

Idan, idan na je wurin aiki nakan samu inda safe ne zan je shagon ah mama mai saida masa sai in samu masa ta inci da ɗan nama haka a inda safe ne. Da kuma rana idan aka ce ƙarfe biyu ta yi nakan zo wurin wata ana ce mata inno me fura, ita ma tana dama min fura in sha. Yauwa, to wayannan nau'in abinci su ne nake ci a wurin aiki. Sau biyu musamman da safe nakan ci masa, da rana kuma na sha fura. Kwarai da gaske ba ka rasa ba sai in wani abu ya samu a ofis wanda ba ka da yin, ba ka da tabbacin zai samu. Kamar irin wata dina haka wadda za a iya baku a ofis. To wannan shikuma yana zuwa ne a ba ko da yaushe ba. Ya danganta idan an yi wani ɗan taro haka ko an gabatar da wani aiki. Na gani ya kamata a inganta ainihin ah kyautata masu ma'aikata akan kawo mana wani abu wanda zamu ci na biyan muradinmu.

A nakan yi amfani da ruwan rijiya, bik, saboda ba koda yaushe ruwan famfo suke zo ma na ba a anguwa. So ruwan rijiya sun kasance wasu ruwa ne da ake samu a lokacin da ruwan famfo, wato ruwan daɗi suka ƙare. To sai ya kasance, mutanen anguwa suna da irin wannan abunda Bature ke ce ma "rezab" ko "rezabwa". A na ruwan, rijiya mafi yawancinsu ba za ka ji su da daɗi ba kamar ruwan famfo. Amma dai suna ɗan rage wahalhalun da ake fama dasu na rashin ruwa. Kaga zaka iya biyan wasu buƙatu, kamar dafa abinci, amma dai dan sha ba su da daɗi irin haka. To a anguwarmu, muna yawan samun gina riyoji a cikin gidajenmu, yauwa. Kuma dole ne a irin rayuwar mu ta talaka, dole ne za ka samu rijiya a kusa dakai, domin biyan buƙatun ka na yau da kullum. Lallai kam rijiya tana taimakawa sosai a lokacin da ruwan famfo su kai wahala. Nakan yi amfani da ruwan rijiya, kusan ma'ince a sati, zan iya wa amfani da ruwan rijiya kusan sau biyu ko sau uku in babu ruwan famfo.

Nakan share gida na kamar sau biyu zuwa sau uku a rana. Domin ya kasance a lokacin iska, ƙura takan shigo a gidan ka. Kuma wasu ayuka da aka yi aka zubar da wasu abubuwa masu amfani. Nakan zo na tsance ko kuma na share. Saboda haka ina tsaftace gidana sau uku a rana, da safe, da rana zuwa da yamma. Domin kasancewa in tsaftace gidana kuma in tabbatar da babu wani abu da ke iya shiga cikin abincin mu, ko kuma ya kawo wata wasu yawan ƙwari. Domin shara tana ƙara zuba maka ƙwari su yi yawa a cikin gidan ka. Amma idan kana tsaftace gidan ka a ko da yaushe, gidan ka zai kasance baya da irin ƙuda ko wasu ƙwari masu tahowa ga abinci ko ga jikin ɗan Adam. Saboda haka na kasance mai share gida na, a sau uku zuwa sau ɗaya, sau biyu, sau uku a ko da yaushe a gida na.

Gaskiya ni bana tara tsabar kuɗi. Kasancewar wannan zamani namu yazo da wani abu da suka ce ma cash less policy ko kuma rashin riƙe su tsabar kuɗin a hannunka. Akwai wani abu da ita gwamnati ta zo da shi na rage yawan yawon kuɗi a hannun mutane. Saboda haka ni gaskiya bana riƙe kuɗi a hannuna. Ko da na samu kuɗi mafi yawancin lokaci nakan tura su a banki na domin in ji sauƙin ajiyesu kuma ba tare da wani ya zo ya ha inceni ba ya rabani da su. Lallai bana tara tsabar kuɗi a inda nake barci ko a cikin aljihu na domin sun zamo wasu kayayyaki ne na bada wahala ma a rayuwar ka. Domin ɗaukar kaya kan wani abu ne wanda ka ƙara maka nauyi a jiki. Tsabar kuɗi na ɗaukesu a matsayin kaya wasu abubuwa wa inda suka taru zasu maka nauyi a jiki. To saboda haka nakan so na tura kuɗina a banki ba tare da na wahala ba. Eh lalle bana riƙa kuɗi irin da yawa. Kuɗi duk zan riƙa su basu wuce wa inda zan ɗan gabatar da ayyukana na yau da kullum. Wanda bai wuce Naira dubu zuwa dubu biyu ba a koda yaushe. Da kuma kuɗin transportation ko kuma zirga-zirga da zaka iya yi zuwa can da can domin hawa abin hawa.